Eh to, dangantaka da shugaban aiki abune me kyau. Shugaban aiki idan kana da office, kana aikin office, za ka ga kuna dangantaka. Wani ai dangantaka me kyau da shi, wani ai dangantaka mara kyau da shi. Saboda wasu ba su da kirki, wasu kuma mutane suna da kirki.

Eh na taɓa yin akuya, na taɓa yin akuya, sannan kuma na taɓa yin kiwon kaji. Dabbar gida kiwon shi yana da daɗi, to amma dama ta mutum kasa Mu yanzu ba tsada gare su, ko me ya yi tsada amma dabba tana da daɗi. Kiwon ta yana da daɗi sosai. Akwai alkhairi ciki. Na ji daɗin kiwon kaji amma akuya ta haihu wani ɗa ya mutu lokacin da ni kiwon ta.

Eh to, aiki tare da kungiya, abu na da kanta so. Idan nayi aiki da kungiya sosai ne na kan ji daɗi. Saboda na taɓa aiki da kungiyar UNISEF, sun kawo mini aiki, an yi shekaru kusan biyar yanzu kuma suna biya kuma suna kiranmu seminar ƙungiyar su tana da daɗin aiki saboda sukan biya kuɗi sosai. Akwai kuma ƙaruwa, lokacin ina karanta su aiki.

Eh na iya buga rubutun typing da sauri kamar in zane WhatsApp, ko in zane Facebook, duk inda zan typing dai na kan iya rubutawa da sauri, sosai na riga na saba, na kan iya rubutu da sauri sosai a typing ina. In ma na biro ne na kan iya, to nan ya fi sauƙi na typing ma.

Eh ina yin aiki bayan lokaci, lokaci zuwa lokaci ina yin aiki. Aiki yana da dadi sosai. Nakan yi aiki awani lokacin hutu da lokacin da ba hutu ba. Kullum ma dai ina cikin aiki, da aikin gida da ayyukaduka, bari kwasan kamana. Haba! Ina yin aiki sosai.

Ga lokacin, a zafi bana rihe ƙofa. Amma lokacin sanyi da lokacin damuna, nakan rife ƙofa sosai saboda akwai sanyi. Nan kuma idan, idan ga sanyi ne, sanyi yakan shigo. Nakan rihe ƙofa da tagogi duka.

Eh waya ta takan daidaita haske da kanta sosai ko kawai sai in ga ta yi minimize ko ta yi increase ko ta yi, da kanta takan rage haske sai ta daidaita shi idan ya yi yawa. Wani lokacin kuma ni nake daidaita shi amma da kanta sai in ga ta shiga ta rage haske. Ban san dalili ba.

Eh, muna yin wifi a gida sosai. Muna yin wifi, idan bani da data ina sa a kunna me hotspot wanda ake data sai in kunna wifi sai in yi browsing abin da nake so ko in yi chatting. Saboda data tana tsada wurinmu sosai shiyasa nake kunna wifi.

Na fi son shayi bisa kofi. Ina son shan shayi. Musamman shayi, in sa mishi madara da milo. To yana, yana jin daɗi. Ovaltine, aa Faranto, duka ti wanna yana daɗi. Musamman da pikmilik, ko da three crown. Na ba kasafai nake shan kofi.

Ina gaishe da mutane sosai. Ina gaishe da mutane manya nakan gaishe su, addu'a wa yara kuma nakan gaishe su. Ina kuma shekin, ina ba da hannu, mu yi musafaha da hannu. Ina kuma gaisa wa hanyoyi dai da yawa ina gaida mutane. Ko in ce ina kwana, ko in ce ina yini, ko in ce barka da rana, duka ina gaida mutane.

Eh ina de ganin mutane suna rera waƙa lokacin wanka amma ni ban cika rera waƙa ba a lokacin wanka. Bana rera waƙa sai dai abin da ba a rasa ba amma bana rera waƙa lokacin wanka. Ameer taso.

Eh muna kunna candle a gida. Muna kunna candle a gida, da fitila. To yanzu lokacin da rechargeable sun kai yawa, an fi amfani da rechargeable bisa ga candle. Yanzu ma dai kusan ni na barganin ana siyar da candle. Ina amfani da waya, fitilan waya ko kuma rechargeable fitila charging.

Eh nakan tafiye tafiye tafiye a ƙasa, wataran kuma mukan shiga mota. Amma idan zamu wani gari, amma dai ban taɓa shiga jirgi ba. Ba, ban taɓa shiga jirgi ba. Ina so in shiga jirgi, ina so in zo ƙasashe da dama amma dai in za a yi ta hiya mukan tafi da awa ko mu hau mota. Ban iya hawan keke ba, ban iya hawan mashin ba kawai daga dai mota.

Eh ina jira, ina jira idan layi wani abu yana da yawa kamar layin yin rajista ko layin wani abu, nakan jira har layi ya kai wurina saboda turere niya ba ta da kyau. Sannan idan ba ka jira layi ba ka ci layin wani ka ci haƙƙinsu, wannan abu na wanda bai da kyau shiyasa ina iya hanƙuri in jira layi ko yawan hakai kamar layin banki ko layin jefa ƙuri'ar zaɓe da saura.

Ina son shan fura, ina son shan juice ina son a shan ƴaƴan itatuwa musamman amarkadi su su zama kamar ruwan jus. Abin sha duka ina sonsu.

Eh, idan an kawo mini koki koki, na kan zauna in ga wanda ya kawo kukan, menene damuwarsa nan sai in bi hanyar walwale ca zan bi bangaren da aka sa shi wannan ƙorafi, sai in wanda bai da gaskiya sai in walwali wannan matsala. In kuma koki kokin da aka kawo ya danganci bada abu na, in ina da abin sai in basu wa. Shi kenan, daga nan sai ka ga matsala ta ƙare. Lokacin da duk an kawo abin, ka kula da mutum daga koki kokin da ya kawo, zaka ga damuwa ce ta ƙare. To shi kenan.

Eh, ta yame ki wanka ki toƙi lalata wankan ki. Eh, ina amfani da waya na kama kusan duka, fiya da rabin yini ma. Ina riƙe da wayata, ina chatting da ita, ina mining da wayata, ina, ina kira kuma ina karɓa kira, receiving calls, ina receiving messages, faca da yawa. Ina iya da, iya da 10 hours haka ina riƙe da waya.

Eh, an haife mu a watan, a watan December, a December ne. Watan December na, na gan a ƙasarin mutane, suna birthday su a December. An haife ni a watan December ne. A lokacin ana.

Eh Burodi, ina son Burodi sosai. Normal Burodi wanda aka yi gidan Burodi. Ina son abin, me yake da suna? Ina son kuma kayan snacks, ina son Cake. Amma dai Burodi kowane iri ina so. Indai ba irin na Niger ba mai ƙarfi, ina son Burodi mai taushi. Yana cikin abinci na sosai Burodi. E. Inda kun nuna inda ti ina iya shan burodi. Ina iya cin Burodi da Moi-Moi, Alala kenan, ina iya cin Burodi da miya. Ina iya cin Burodi da kuma, ah, abin sha juice haka. Burodi yana da daɗi sosai.

Ma'in gada muka son yau su biyani. Aaa, kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ban, kana raba wurin da kake a yanar gizo? A yanar gizo? Bani wuri rabawa? Ban gane rabawa ba. Kana raba wurin da kake a yanar gizo.

Eh, nakan kalli sana'oi sosai a wayata. Na koyi sana'oi sosai a wayata kamar irin su gurasa wani, wani kamar fanke da fulawa. Na koyi sana'ar ɗinkin hula a wayata. Na koyi ina kallon sana'o'i dayawa ma ina kallo.

Eh nakan jure zafi, nakan jure maza fi daidai gwargwadon bakin abinda nika iya. Nakan yi amfani da fanka idan bamu da wuta nakan yi amfani da maherheci ana ce mashi fan shima wanda aka rika ga hannu a yi fifita amma bana jure zafi sosai.

Eh, idan aiki ya mini yawa se in tsaya in huta. Sannan in ina da wani, a inna lura yunwa na, ina da wani abin da nake ci sai in tsaya in ci abinci. In huta, in je damuwar ta yi sauki, ta kwanta sai in cigaba da aiki na.

Da, ina yin baccin rana sosai amma yanzu bana. Na rage baccin rana, sai dai can ba a rasa ba. Sometimes na hi kula da in yi, in yi ta amfani da wayana. Shi sa kwanan rana ya rage.

Eh, ina son zama kusa da taga. In cikin gida nike, in cikin mota nike, ina son zama kusa da taga sosai saboda iska yafi bubuwa. Taga ventilation ta mai kyau. Akwai iska na waje yana bugowa. Idan ka damu da zafi ko wani yayi tusa, za ka fita kusa da taga sai ka sha iska.

Na tura wasu shi. Ina kara ayyuka da suka fi muhimmanci a jadawalin takardu na. Nakan rubuta idan ina da wani abu mai mahimmanci saboda gudumantuwa. Wannan tsara rubutu na jadawali abu na mai kyau sosai saboda yana sa ka cika muradin abin da ka so ka yi na aikinka. Abu mai muhimmanci.

Ina son karanta littafai sosai. Littafai ina sha wa karatun littafai. Ina karanta littattafan Hausa, ina karanta littattafan English. Na yi karatu sosai da, musamman da irin su littafan James Hadley Chase. Ina karatun, eh, The Sign of the End of the World na Ishahi. Ina, na yi karatun littafai sosai. Ina son littafan tarihi, ina son littafan, eh, soyayya, novels.

Nakan yi tafiyar nisan na makilomita biyu, ɗaya zuwa biyu haka. Wani lokaci ma har zuwa uku sai dai nakan jigatu in yi zufa. Ina iya ta hiya mai nisa sosai saboda tana da daɗi, kana yin exercise, kana motsa jikin.

Abincin da na fi so shinkafa da miya da naman kaji. To ina son wannan abinci kuma ina son tuwo da miyar egusi. Egusi soup kenan a sa mata nama da kifi da ganda. Duka ina son cin wannan abinci sannan ina son duka dai. Na fi son shi shinkafa da miya. Na fi so. Ina matuƙar son shinkafa da miya musamman a haɗa coleslaw ko salad sai a sa da ƙwai.

A'a ni dai ban, ban da wurin aiki amma dai nakan ci abin da ya sauƙa. Wataran tuwo, wataran shinkafa da wake, wata ran, a wata ran, a shinkafa jollof. Haka mostly nan shinkafa ita abinci.

Eh nakan ba da ragowar abinci ga mabukata saboda nan muna da beggars da yawa akwai almajirai sai mu basu ko kuma wasu maƙwabta masu buƙata. In na rage sauran abinci sannan ba abu na da ya cika yawa ba saboda akwai yaren da ka ci sosai.

A na fi kuzari da safe. Na fi kuzari da safe. Ina ta sai in ji kuzari sai in yi aikace aikacena. Idan na gama aikace aikacena, na gama sai in zauna. Sai da la'asar maraice da yamma jikin mutum yakan ya gaji.

Eh ina son malami mai koyar da karatu a makarantar ne. Ina son malamin da ya koyarwa saboda ko ni na taɓa zama malama mai koyarwa. Ina, yana burge ni koyar da mutane abin da ba su sani ba. Ina son malami mai koyarwa, yana da kyau. Zai, zai hwaɗa ma yara abin da ba su sani ba ko mutane.

Eh to, abin da kuka nufi da daftarin kuɗin ne? I didn't understand. I don't know how to explain it. Ban gano daftarin kuɗi ba. Ko kuna nufin tsarin kuɗi?

Eh ina dibawa muna da madubi kaman guda uku bayan kuma madiba madibin da alaƙe a fauda don mun gazo fauda tana da madibi nan muna da madibi a cikin ɗakuna.

Eh, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da Google, ina amfani da Twitter, ina amfani da, ah, eh, ah, wannan ina amfani da My 6 browser, ina amfani da wannan YouTube, ina amfani da app na, na wallet wallet kaman OKX, MetaMask, ah, wannan Bitget, Binance, Bybit, Ton Wallet da sauransu duka ina amfani da su. Sannan ina amfani da app na, na karatu kama dictionary. Sannan ina amfani da Movie Box da Audiomack da sauransu.